Kana yin kiran bidiyo? Eh ina yin kiran bidiyo. Ina yin kiran bidiyo da iyalina da kuma ɗan uwanina. Idan akwai abun da yana da important wanda ya kamata mu yi, nakan kira iyalaina ko kuwa in kira yan uwanina.

Kana fi son zama a birni ko kauye? Wallahi na fi son zama a kauye. Amma dalilin da bana zama a kauye shi ne don abubuwan da ke na zaman gari. Shi ya sa na ke zama a cikin birni domin aiki da kuma wutan lantarki. In ba wadannan abubuwa ba wallahi na fi son zama a kauye fiye da birni.